Eh, lokuta da dama ina son amfani da shayi musamman irin da safe haka idan na tashi to bani da wani buri irin in samu in sha shayi. Ina iya ɗaukan shayi a matsayin abinci na a rana gaba ki ɗaya. Idan na tashi da safe ni ba mutum bane mai karyawa ko kuma inci abinci da sassafe irin misalin ƙarfe tara ko takwas zan fito daga ɗakina sai in yi brush to abin da nake fara nema da safe kafin in ci ko wane abu to shine shayi. Idan na samu na sha shayi zan ji cikina da jikina yayi balance to a wannan lokaci kome nake da buƙata kuma zan iya ɗora wa a kai. Zan ji ni lafiya lau bani da wani matsala kuma cikina ya zama ya tafi yadda nake so. Hmm shi kuma shayi ai ba'a shan shi sai da kofi a kusa yake. Kofi gaskiya bana iya shan juran shayi sai nasa kofi a ciki saboda kofi yana bani wani taste, wani taste mai daɗi a ciki. Don idan na samu shayi da kofi ina sha. Abin ba'a bai wa yaro mai ƙiwuya saboda gaskiya akwai daɗi sosai kuma duk wanda ya saba shan shayi da kofi to baya iya sha babu kofi. Mu ɗauki misali yanzu da mutanen Indiya wa. Indiya wa kowa ya san su mutane ne masu shan, shan kofi. So na tabbata in dai har kofi dinnan ba'a samun abin da ake so a ciki da basu kasance masu ta'amalli da shi ba. Sannan ko a munan gida Nijeriya kofi yana ƙara wa shayi armashi, yana ƙara sa kana sha ka ji baka so ya ƙare sannan zai ringa ba ka wani ƙanshi a hancinka kana jin shi sannan a baki kuma taste din shi wato ainihin ba'a magana gurin baya yin bayanin taste iri iri daban daban na kofi saboda gaskiya abin yana ƙayatarwa sosai. So mutane da yawa suna jin daɗi lokacin da suke shan shayi haɗe da kofi abin yana masu daɗi matuƙa kuma ni kai na abin yana burgeni matuƙa sosai. Amma ni da ma already abin sha na ne so in naga wani yana sha sai in gaya burgeni. Ni da ma na riga na saba sha so hanyoyin da nake biki na ina amfani da shayi da kuma kofi domin ina jin daɗi kasancewa in nayi amfani da kofi a cikin shayina so ina ji na normal ba wani matsala a tattare da ni. Nice.

Abubuwa da dama suna kakkafa min baya, domin kuwa lokaci ba zai ishe ni ma in yi bayanai da ya kamata a kai gaba ki ɗaya ba. Amma masu kakkafa min baya suna da yawa saboda al'amari ne da ya shafi ɓangarori daban-daban. Yau zan iya zuwa wane mu, gobe zan iya zuwa wacce ta mu, ko wani ɗan'uwana, ko wani abokina, ko wani ƙanina, ko yayana, ko mamata, ko matata. Haka ne, gasunan da yawa wanda za su iya yi.

Gaskiyar magana ni wato ainihin mutum ne mai son ta'ammali da turare, matuƙa sosai, a lokuta daban-daban da kuma yanayi iri-iri. Idan ni ɗan ball ne, idan na yi shirin ball ɗina, zan tafi filin ball. Na san cewa zan je guri ne wanda zan shiga cikin ƙasa, tirɓaya, in buga ball. To amma hakan baya hana ni in sami turare mai kyau, mai ƙanshi in fesa a jikin rigata da zan tafi ainihin filin ball. Saboda babu daɗi ka je ka shiga cikin mutane tarin al'umma, ace ka shiga cikinsu kana wani irin ƙanshi daban wanda ba kowa hakan yake yi wa daɗi ba. Amma idan na yi amfani da turare, ni a karan kaina ina jin yes, yanda na fito dinnan babu cikin irin wasu mutanen da ba zan iya shiga ba. Hakan ne yana burge ni, ina jin farin ciki da annashuwa. Ina cikin walwala saboda na san duk da dressing ɗin zuwa in yi ball na yi. To amma hakan ba zai hana ni in shiga ko'ina da nake so ba saboda shigar da na yi ta yi kuma na sami turarena mai ƙanshi sosai na sa. A ɓangaren canke nan na harkokina na ball, a ɓangaren zamantakewar rayuwa kuwa mutuncina a gurin al'ummata saboda turare yana ƙara sa mutane su ƙaunace ka, ta'ammali da turare. Don ko mata gare ka, ya zamana ace kai mutum ne mai son turare. Ko da yaushe kana zama cikin ƙanshi. To gaskiya mata suna son irin wannan mutumin kuma suna son irin wannan yanayi. Musamman ace ka san kalolin turarenrika wanda suke yi musu daɗi. Domin shi ɗan adam kowa yana da irin zaɓi a rayuwarsa. Wani ga irin abunda yake so shi yake sa shi farin ciki, wani kuma ba irin wannan abu yake so ba. To mutane sun kasu kashi daban-daban kala-kala. A ɓangaren shiga taro kuma na al'umma kamar biki ko masallaci ko wani event haka ko zuwa wani guri na fita kunya, idan ka yi wanka alhaji ka kawo turarenka mai kyau ka sa, za ka fita ba ka haufin haduwa da kowa. Domin ka yi wankanka ka shirya tsaf, outfits dinka kuma yayi, shigar ka ta kamala, ga manyan kayanka ga hula kubi ka saka. A gefe kuma kafin ka bar gida ga wani turarenka wato ainihin mai ƙanshi ka ɗauko ka ƙara da shi. Abin ba a magana. Gaskiya turare yayi a rayuwa. Domin kuwa kamar yadda na yi bayani a baya turare abin so ne matuƙa. Mata suna son ƙanshin turare. Sannan mutane ma suna yi wa mutum mai ta'ammali da turare mutum mai tsafta, mai gyara jikinshi da kuma sanin ya kamata a ɓangaren zamantakewa na rayuwa shi da waɗanda suke kusa da shi. To abubuwa suna yin kyau sosai shiyasa ba ma so mu daina ta'ammali da turare domin mun riga mun saba rayuwa da shi kuma hakan yana burge jama'un da suke tare da mu. Haka muna jin daɗin amfani da shi sosai sosai.

Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu saboda a zahirin gaskiya a cikin rayuwar da muke ciki a yanzu, ajiye kwafin bayanai za mu iya kiranshi da alama ce ta shaida da ka iya zama magana ta juya ko a juya ta, ta zama ta fuskanci wani guri. So duk inda kuka je za a yi muku zaman a tsaya a duba tsakanin ku kai da mutumin da kuka samu saɓani shine. Akwai wata shaida ko akwai wani kwafi na bayanai wanda ya faru tsakaninka da shi kuma ya zama na a ci kana da wani kwafi daga cikin wannan bayanan da ka samu ka ajiye. Duk wanda dai zai yi muku irin wannan ko sulhu ne ko kuma yana so ya ji magana ta ɓangare biyun duka. To abu na farko dai da zai fara zai fara jin bayanai daga bakin kowa sannan kuma sai ya zo ya nemi wani bayani ko a rubuce ko an riga an yi shi an cire sleep paper. Za'a bukace shi domin ya zame muku shaida na samun tabbaci akan abun da kai kaje kai musu bayani aka yi.

Takardun aikina suna da matuƙar muhimmanci a rayuwa ta, a tare dani. Kuma babu wanda ya san muhimmancin takaddun aikina sai ni. Tunda idan na cire ni karan kai na babu wanda ya shafa ya adana su da kyau yanda ya kamata in ba ni ba. Domin kuwa wani ma zai iya ganin su, ya kalle su ya bar su a nan inda ya gan su. Ko kuma ya ga ana tattaka su amma saboda bai san muhimmancin su ba shi ma ya bi takai ya wuce. To amma ni idan na zo takan su, bazan ajiye dole bazan so in ajiye su a inda wani zai canza mun su daga inda na ajiye ba. Zan samu guri mai kyau in ajiye su ta yanda duk lokacin da na neme su wannan gurin dai da na, na, na adana su na ajiye zan zo in tarar da su a nan. Sannan bazan so a ce na banzatar da abun da ta sanadiyar shi nake fita ofis kullum in je in yi harkokina, ayyukana, in dawo ba. So gaskiya zan yi musu tanadi mai kyau, zan ajiye su a wuraren da ya kamata saboda su takardu ba kasafai ake ajiye su a ko ina ba domin abubuwa da dama za su iya ɓata su. Amma idan nayi musu ajiya mai kyau to ajiya ita bahaushe ya ce maganin wata rana. Indai ka yi ajiya mai kyau ka ajiye abunka to duk tsawon lokacin da zaka yi zaka dawo ka same shi kuma ka ɗauke shi cikin mutunci da mutuntawa. To wannan shi ne.